Gaskiya abunda nake jin tsoro shi ne talauci. Talauci na tsorata ni a koda yaushe. In tashi da safe in laluɓa aljihu na in ga babu kuɗi a cike to shi ne abinda yake tsorata ni a rayuwa. Sannan kuma na biyu abinda yake tsorata ne in ga hatsari akan titi duk an mutu ko kuma an yi asarar rayuka. Shi ne abunda nake tsoro kenan.

A'a gaskiya bana jurewa zafi sabida yana wahalar da ni, ina yin zufa sosai a jikina. Farko ina jin zafi ina yawan yin wanka da ruwan sanyi sabida in samu jikina yaɗan huce da yanayin zafin ƙarin. Amma gaskiya zafi bashi da daɗi kwata-kwata.

Eh, ina bin ƙa'idojin aiki. In aikin akwai doka a ciki, in kuwa babu doka, kaga babu bin ƙa'idojin aiki amma ina bin ƙa'idojin aiki eh. In ace ka yi abu kaza ka yi ka za ka yi ce, kaje aika ka siyo abinci, ka siyo kayan aiki da sauran su.

Ina zuwa kasuwa a kullum daga ranar Litinin, talata, laraba, Alhamis, juma'a, asabar banda Lahadi ina hutawa Lahadi. Ina zuwa kasuwa daga ƙarfe takwas na safe zuwa ƙarfe tara na dare nake dawowa gida.

Ah, a gaskiya ina son su duka biyu. Amma wanda na fi so na fi son zama a kan tsayuwa. Saboda bana jure tsayuwan na awanni. Amma zama, inayin zaman awa huɗu, awa biyar a zaune amma tsayuwa bana wucewa na awa ɗaya ko awa biyu. Na fi son dai zama a kan tsayuwa gaskiya a cikin rayuwata. Don zama ya fi ɗaɗi a kan tsayuwa. Shine maganan gaskiya.

A'a, bana amfani da mataimakin murya. Da murya ta ɗaya nake amfani da shi. Bana canza murya saboda ni ba mawaƙi bane ba kuma ba ɗan jarida bane bane. Murya ta ɗaya da wanda ya sani, ya murya kaɗai ya sani baya sanin wata murya.